Ina hutawa a fiiin aiki, sai an tashi a aiki ne nake hutawa. Kullum idan an tashi a aiki, zan je sai in je in zauna in huta. Saboda idan ana aiki ba hutu sai aikin ya ƙare tukunna. Sai idan aikin ya ƙare tukuna muke samun lokacin hutu sai mu je mu huta. Yawan ci da yamma ne. Hm.

Ba na kunna kendir a gida. A gida muna amfani ne da wanan torch light, da tochi ko kuma hasken fitila na zamani. Kendir yanzu mun daina amfani da shi. Kendir ya zama abu da yanzu babu yayanshi. Ba lallai ba ne ma ka samu, in ka naso za ka saya ma.

Ina yanke shawara a wurin aiki bisa gaskiya da amana. Eh, idan muna yanke shawara, idan mun tashi yanke shawara, ni mazan ne mushawara a cikin ma'aikatanmu wanda jajirtattu, wanda hankalinmu ya zama ɗaya ko kuma sun iya aiki ko kuma suna kula da wajen aikinmu, sai kuma mu zauna mu yanke shawara a kan abu ɗaya.

Eh tabbas ina cin salati, ina cin salati sosai. Salati akwai daɗi, akwai daɗi sosai. Yana taimakawa wajen narkar da abinci, yana taimakawa ciki wajen narkar da abinci. Mukan hada salat da shinkafa ko kuma da wani irin abinci, mazuba mai da yaji, magi komai mu sa muci dan tayi ɗanɗano.

Eh muna yanka farce, yankan farce ba cirewa ba muna yanka farce sosai. Idan ya yi, ya yi, ya fita, ya yi dogo kuma ya dau datti muna wankewa sai kuma mu yanka. Muna yanka farce sosai, sosai da sosai. Muna yi, muna yi a wajajen mu.